Kana fin son zama a birni ko kauye? Na fi son zama a birni dai a gaskiya. Don zama a birni ya fi don abubuwa da yawa. Kaga akwai kauyukan da ba za ka samu wuta ba, ba hanya mai kyau ba, ba ruwa ba, abubuwa da dama dai. Kaga in ka zauna a birni dai, ka ga kauyuka yawanci samu ruwa sai kaje rijiya. Rijiyan ma wataƙila babu a gidanku sai kunje wani. Kuma akwai wani yanayin yadda suke rijiyansu a kauye wanda zaka ga a kasa ne kawai. Ɗiban ruwa a cikin inba dai kasamu, ka koya ba zai iya zama da damuwa. Kaga kauye in ka samu fanpo naka ko kuwa ka samu bohol, kaga dai ya fi sauƙi akan rijiya dinnan. To, samun makarantu mai kyau. Gaskiya dai a kauye ba zaka samu makaranta mai kyau ba. Zaka ga yaro a kauye wani ma ya gama har makarantar firamare amma kuma bai iya ma ko karatu ba. Da ƙyar ma zaka samu wani ya iya har ya rubuta sunan shi da kansa kuma ya rubuta mai kyau. Ba karatu ba, ba rubutu ba domin dai basa samun ƙwararren koyo ko koyarwa a kauye a can. Kaga wancan kuma damuwa ne. Tinda ba iya rubutu ba, ba iya koyarwa mai kyau ba ma karatu ne za iya. Wani ma sai ka duba ka gani har yaro ya gama secondary bai iya ko karatu ba. Kaga wannan kuma babban damuwa ne. To ka yi makaranta amma kuma abinda yasa aka kai ka makarantar kai ba ka iya yiba, me amfanin zuwa makarantar? Wata rana ma zaka ga ba malamai sai iya yara malamai ma ka same su a gindin bishiya yawanci ma makarantar gwamnati. Ka gane abubuwa kamar haka yaya yara zasu iya koyo. Wani ma sai in ka duba kaga malamin da ke koyarwa ma da kanshi ba wai ya iya bane. In kace dai kai daga birni ka zo dai kana so ku samu ƙwararren magana tsakanin ka da malami ku samu kuyi taɗi sai kaga damuwa ne musamman ma a turanci. Sai kaga dai malamin da kansa ko turanci mai kyau bai iya haɗa shi yadda yakamata ba ma ya faɗa. Kaga ɗaya daga cikin abinda ya sa zaman birni ya fi na kauye. To, in kazo ka samu ruwan ma wani ba ruwa mai kyau ba ne. Zakaga ruwan da kala-kala kuma za ka in ka kamanta gefen mu a nan akwai wasu kauyukan da ruwan ɗin ba shi da kyau yana ɓata hakoran yara. Zaka ga hakoran mutanen garin ɗin da wani kala-kala haka. In ka tambaya za a ce maka ruwa ne ya sa haka. To, kuma a kauye kuma ba zaka samu jami'a ba ai inda in ka gama secondary school zaka makarantar secondary zaka wuce kaje. Zaka yawancin samu a jami'a ba kam gaskiya. To, sai kuma yanayin tashi wan yaro a kauye da wanda ya tashi a birni zaka ga banbanci. Banbanci sosai ma a wayo, a ɓangaren sani abubuwa. Eh, na kauye dai mene abubuwan da zaka harkan gona kan zaka sani. Sai wata na kuma ina harkan ƙananan kasuwancin nan dai. Amma kasuwancin ɗin ma ba yanayin yadda yake a birni ba mai. In ka duba ma zaka ga kai da kake birni ma ka fi sanin yanayin kasuwanci akan na kauye. So ka ga zaman kauye gaskiya na gwammaci zaman birni akan shi yauwa. Yanzu kuma zaka ga yanayin wayewan yaro yana nan daban in har yayi zaman birni da na kauye. Kaga shiyasa zaka ga wasu ma suna cire yaran su daga kauyukan su kai su birni don me don yaro ya yi wayo, don yaro ya samu ya buɗe ido koba haka ba yauwa. To, yanzu kuma zama a birni kuma yana da inganci mai kyau a jikin yara. Zaka ga cewa.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Bokitin da muke da su a gida dai yanzu haka ya fi a kirga. Don a gidanmu akwai bokatai da dama amma kuma yawancinsu dai akwai ayyukansu. Suna nan kash kashi. Akwai wayanda dai ake ajiyewa a banɗaki. Amfaninsu yana nan a banɗaki ne kawai. Ba a haɗa shi da wayanda ake aiki da su a waje. Kaga don bai kamata haka ba. Wancan rashin tsabta ne yauwa. Iya shi bokitin banɗaki ya zauna a banɗaki. Akwai bokatin da ana ajiye ruwa a ciki don ayyuka a gida. Akwai wayanda kuma musamman su ruwan sha ne ake ajiye da su. Ka ga wayancan su daban, kulawansu ma daban. Yanayin yadda ake kula da su ke nan ba yauwa. Suna nan daban. Don ruwan sha ne ake zuba su a ciki. Sai kuma akwai bokatin wanke wanke. E! Wancan ana amfani da shi a wanke kwanuka in suka yi datti. Kwanukan da aka ci abinci da shi. Sukwanuka, tukwane, ewa. Sai kuma akwai bokatin da suna kicin. Su ma ana ajiye ruwa a cikinsu. In aka tashi amfanin abubuwan kicin su abinci da su mai da mai akwai su. Sai kuma bokatin banɗakin ɗin dai shi ana amfani da shi don wanke kaya. Ka ga yan kaya yayi datti, sa a ɗibi tun da ba dai rafi ne ake zuwa ba. To ni kuma na ga kamar ko da ce dai rafin ne ake je dai, za a nema bokiti da yare yanzu don a zuba kaya a ciki a wanke. Ban dai san yadda ake yi a rafi ba kan tun da ba waina ta ba zuwa ba, yauwa. Amma mu kamar da muna kanana, muna iya zuwa bakin bohol mu je mu yi wanki tun da bamu da wani, eh, rafiya kusa da mu. In za mu je bohol, za mu ɗibi kayakinmu tufafin mu ke nan. Mu ɗibi bokatai, mu ɗibi sabulun wanki ko kuwa omun wanki. Mu je mu yi wanki, mu dawo da shi. Wata rana mu shanya a bohol ɗin, mu jira ya bushe. Da hada dai da wasa tun da yara, mu yara ne a lokacin. In kaya dai ya bushe iya wayanda dai za a iya ɗiba a dawo da su, a dawo da su gida. A ɗibi ruwa a soron bokitin da babu kome a ciki, a dawo da su gida a samu ruwan amfani a gida, yauwa. So in har za ka yi wancan aiki, bokitin shi na ban gida za ka ɗauka. Don shi ne mafi kusantar a aikin can. Ba za ka iya ka ɗauki bokitin ruwan sha ka yi wanki da shi ba. Wancan ba daidi ba. Ya nuna cewa ba ka da tsabta. Ba bai kamata ba. In iyaye suka kama ka dai, ka san za ka daku. Kuma ba raka ɗauki bokatin kicin ka tashi wai kana wanki da su ba. Shi ma bai daidi ba. Domin bai kamata aikin, aikin wanki ne za a yi da bokitin kicin ba. Bokatan kicin dai in har ayyukan abinci ne, eh, so wanke shinkafa, za a raraye shinkafa, ana neman bokitai. Ehe! Wancan kam za ka iya ka yi aikin can da bokatin kicin. Amma ba na banɗaki ba, yauwa. Sai kuma bokiti dai ya zo, okay bari, bari in goda kirgawa. A bathroom dai akwai wato banɗaki. Akwai biyu, bokiti biyu muna ajiye su don flushing tun da water system ne kuma ba wai akwai ruwa a gida ba. Water system wato irin banɗakin da in ka yi amfani dai za ka yi, ɗauki ruwa ka bi da shi, yauwa. Sai akwai wayanda dai ana amfani da su don wanka. Wayancan kuma a babu, a babu sun kai wajen biyar. Sabili da za ka samu ka zuba suka zuba ruwa a ciki, ya ɗan yi maka kwana biyu kana amfani da shi. Ba sai in za ka yi wanka ne za ka tashi ka fita waje ko ka je, eh, kicin ka je kana neman ruwa da za ka yi wanka da shi ba. Babu iya haka.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? To, bikin ranar haihuwar mu ba wani abun da za mu kashe kanmu akai ba ne muna yi ba. In har kana da abin da za ka iya, kana da kuɗin da za ka iya ka cire kaɗan, yi wasu abubuwa ɗaya ko biyu, su abinci, abin sha, yauwa wancan ba damuwa ba ne. Za ka iya ka yi, amma kuma in har ba wai kana da shi hakan nan ba ne, to ranan haihuwa ne, ko ba ka yi kulun ba ma ba zai canja cewa rana aka haife ka ba, kuma ba zai canja cewa kana ƙara shekara a kan wanda kana da su ba. To yanzu kawai dai mafi babban abu ka yi addu'a, eh ka gode ma mahalacin ka yadda ya bishe ka har zuwa ga lokaci kamar haka, ka ƙara shekara a cikin ƙoshin lafiya, a cikin, ko da ace dai wata kila ba ka kai inda kake so ka kai ba, amma kuma ka san dai ba ka inda kake da. Eh, kaɗan, kaɗan kai wani gu dai ko da ace ba ka isa inda kake so ba. Shi ma abin godiya ne kai, ko da ace ma ba ka kai wani guri ba, samun ka isa, ka ƙara shekara a kan shekarunka a cikin ƙoshin lafiya ma kawai abin godiya ne, abin murna ne, abin ka ce wa mahalacin ka ka gode ne. Domin in ka duba za ka ga cewa akwai wayanda dai ma a asibiti suke, su ba su amatuna. Kai akwai wayanda ma idonsu ba a buɗe ba ma su san cewa a rana haihuwarsu ne, sai dai mahaifansu da ke gurin ko kuwa ƴan uwanensa su ne za su sani. Su a gun ba su san komai me ne ke faruwa ba. Kaga wasu suna cikin ciwo, suna cikin zafi, ba su wa matuna. Kaga in ka duba haka dai ka san cewa eh kana da abin godiya, yauwa. Ba za ka, za ka, za ka kwantar da hankalin ka ka dai yi iya godiyar da za ka yi ka an wuce guri, yauwa. In kuma kai mai shi ne akwai, eh kana so ka kira abokan arziki, abokan zaman lafiya, abokan zumunci, ƴan uwa ne, maƙwabta, kaɗan yi abu kaɗan, aka iya ka nema a yi maka cake, a saya su kayan sha, kayan marmari, yauwa, su kayan maƙwalashe dai. Ka samu kaɗan, haɗa biki kaɗan. In kana so ka yi babba ma, ka je ka nemo fili ko irin gun hutawa haka, ka haɗa bikin a gurin shi ma ya yi. In kuma a gida ne tsakanin ka da masoyar ka, masoyiyan ka, yaran ka in kana da su, iyalan ka, sai kaɗan yi dai abu kowa ya ji daɗi a wuce gurin din. Kaga an yi bikin haihuwa lafiya a wuce gurin din. To, kuma ba wani abun da za ka kashe kanka akai ba ne. To, bikin haihuwa kuma dai to ya fi bikin da aka haife ka ne, tun da a ringan da aka haife ka kam. Ranar, ranar, ranar ƙaran shekaru ai ba wai wani abun da za ka tada hankali akai ba ne, babu. To, although wata rana akwai wani, wani shekaran da ka cika ka ga a ya cancanta kaɗan yi biki, ka ga kamar irin su shekara ashirin da biyar ake ce da shi silver jubilee ko, za ka iya eh kaɗan tara mutane ah ka kai ga wani lokaci. Ko kuwa in ka zama cikakken, umm, me ake ce da shi? Ka yi girma, ka kai shekarun da a idon ƙasa kai ka zama babban mutum, za ka iya ka bi abu kaɗan ka nuna godiyar ka. Ma iyayen ka, ma ƴan uwa ne, ma Ubangijin ka, ka kai harga lokaci kamar haka. In kaɗan siffa kuma da iyalin ka, ka kai irin hamsin, shi ma dai za ka iya ka nuna godiya. Wata rana za ka gyara gurin ibada ma, ka yi godiya, ka yi sadaka, ka kai abubuwa kamar haka dai don nuna godiya.

Wani irin wasa kake fi so? Wasan da na fi so dai akwai da ɗan damansu. Akwai waɗanda na fi so da ina ƙanana akwai waɗanda da na yi girma kuma sai na koye su na ga cewa su nafi son su yanzu dana girma. Dai ba zaka ci gaba da son wasan da kai ka so tun kana ƙarami ba. Ka ga dai ya nuna cewa kai ba ka yi girman ba. Yauwa. Yanzu kaman wasan da na fi so da ina ƙanana, ka ga wasan ɓoye ɓoye. Wannan ya ɓoye aje a nema shi ko kuwa kai ka ɓoye a neme ka. Yauwa. Wasan dai yana da daɗi. Za ka ga yara dai suna tsalle suna dariya a nemi wannan a yi dariya in an samo shi. Eh, sai kuma wasan da za a yi waƙoƙi, a yi tafi, a yi tsalle. A kaga yara sun taru ana wasa tare. Eh, gaɗa. Eh, gaɗa ma wasa mai kyau ne. Yawanci kuma ma yara mata ne su suka fi son gaɗa. A yi gaɗa, a yi sallah, a jefa wannan, a kama, a yi ihu, a yi dariya, a sauke, a ɗauka wannan, a jefa. Yauwa. Wasa kaman haka. Sai akwai kuma wasa da kayayyakin wasa na yara. Irin wanda ana ce da su building blocks ko. Za ku iya ku gina gida, a gina mota. Duk wani abun da ka ga dai za ka iya ka gina, ka gina da shi dai. Wani abun ma har wani, ba kama san mai kake ginawa ba amma dai, tunda akwai abun gine gine kai ka gina ka wasar, ka gina ka wasar. Kaga shi ma wasa mai daɗi ne. Sai akwai na baby roba ɗinnan, wanda yaran mata ma su sun fi son wancan. Za a zanna a yi ma baby wanka, a sha mata har mai ma, a yi mata kaya. Za ka ga ƙanana dai zamu nema mu ɗauki zare da allura kayayyakin irin pieces da an wurgar daga gun tela mu ɗauka mu hahhaɗa kaya mu yanka mu nema scissors ko kuwa razor ɗin maman mu a dake mu a kai dai muyi kuka mu sake mu koma ka wasa. Yauwa. Mu yi ma baby riga, mu yi su wando, a sa mata, su wanke mata kai, a shape ayi mata kitso kitso dai minti minti. Ana kan chanchanja. Ka ga daga gurin din yara ƙanana sun fara koyon kitso. Yauwa. Kaga shi ma wasa mai daɗi ne. Sai kuma akwai wasu baby robot ɗin dai da za ka ga suna magana. Ko inda za ka danna ko a bayan su ko a kan su za ka ga suna magana. Wancan ma sai ka ga ya sa yara dariya wasu ya ba su tsoro su gudu kaman ni dai na farkon da an siyo min baby mai magana ina suna wurga da ita na gudu. Nayi dariya na dai amma daga baya na zo na saɓu da baby na. Yauwa. In ka yi girma kuma akwai wasan da za ka zo ka na so ba na yara ba kuma. Ka ga ka fara samun waya akwai wasu wasanni da za kayi a waya. Ka ga kaman na da dai ƙananun wayan da mun sani na akwai su snake ɗinnan. Wani maciji wanda yana zuwa yana cin abinci wani ball hakan nan yana na yana kato yana girma. Yauwa. Wancan ma akwai shi. Sai akwai wasu a waya haka su game in mota su me nene akwai wasu kuma na hahaɗa eh spelling ko rubutu. Haka hahaɗa rubutu ka fitar da wani abu mai ma'ana dai ko kuwa za'a sassaka su a cikin wasu eh za'a sassaka letters a cikin junansu. Za ka nema wani abu mai amfani dai. Za'a iya rubuta su a kasa kai abunda za ka nemo in ka nemo su duka ka samu ka ga ka ci kai ka wuce. Akwai wanda kuma za ka na haɗa kala a cikin kala. Zaman to dai suna nan a cikin gora an sassaka musu kala daban daban. In ka haɗa ka samu kala iri ɗaya a cikin gora ka gama da su duka ka ga ka ci game ɗin haka wuce wani wani level kuma. Wancan ma game mai kyau ne. Sai akwai wanda za ku na tambayoyi ne kuna amsa. Tsakanin ku wancan kuma yana da ƙarin ilimi shine.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai. Koda yake akwai littattafai da dama. Ko wanne dai da yadda ya zo. Akwai su littattafai na tatsuniya, akwai na, akwai na ibada. Eh, akwai, akwai dai na boko. Eh, na bokon ma haka dai. Kowa dai da na shi bangare. So akwai littattafai na boko, akwai na rayuwan duniya, akwai kuma na sanin abubuwan da ke faruwa a duniya. Shi ma dai su ma dai littattafai ne. Amma wayanda na fi son karanta kaga littattafai na ibada. Akwai wanda dai kaga kaman littafi mai sarki. Wancan zai koya maka yanayin zaman rayuwar duniya, yanayin yadda za ka zama kusa da mahaliccinka, shi mai cetonka. Sai kuma akwai na tatsuniya kamar yadda na faɗa. Shi kan tun ina ƙarami ina son su sosai. Shi littafi ne wanda in kana karanta za ka ji daɗi. Zaka gag zaka karanta tatsuniya. Wasu din ma suna nan da daɗinsu sai kuma yana da amfani don littattafai kaman haka suna sake, suna koya ma yara karatu sosai. Haka abu ne wanda yaro yana so. So yaro zai samu marmari, ya yi koyi don ya iya karanta shi ko ba haka ba. Eh, so shi littattafai na tatsuniya yara ma da manya in ka zo ka sa buɗe shi dai har ka yi girma za ka ga cewa kana kan son littafin ɗin. Don eh, littafinka to eh, littafin tatsuniya ne kana son shi. Kaga kaman ni har wa yau. Eh, ba wai na yi wani girma can can ba amma kuma in har na ga littafi in har na tatsuniya ne baya wuce ni. Sai na yi yadda zan iya yi dai in ga cewa na karanta shi yauwa. Kuma ban da koya ma yaro karatu, yana koya mana sabbin kalamai. Kuma ban da koyin sabbin kalaman din ma zai koya maka yanayin yadda za ka yi amfani da su. A wane lokata ne ya kamata ka yi amfani da su. Duk zai koya maka don suna nan a cikin rubutu, a cikin karatu, a cikin faɗi. So kai ma za ka san yaya ne za ka yi amfani da sabon kala-kalman da ka koyan nan. Eh, sai littattafai na makaranta kuma wancan ne ko ka so ko ba ka so dole ne ka karanta shi. In har ka isa makarantarka kam dun ba za ka iya ka wuce jarabawa ba in ba ka yi karatu ba. To in ba ka so ka karanta littafin shi na abin da kake koya ma to me amfanin zuwa makaranta ma na farko. Ka ga inhar kana a makarantar dai ka san dai eh abin da ya kawo ka makaranta kamar musamman ma jami'a. Ka san cewa ba wai gurin wasan yara ba ne. Dole za ka yi karatu. Sa billi da ka samu ka wuce ka tafi da sauran abokai ka ko kuwa mutanen da kun shigo jami'an tare da su. Ku samu dai a gama jami'a tare. Watarana ma sai kaga ba gama taren ba don wa'ensu abubuwa da dama dai. Wasu lokuta laifinka, wasu lokuta ba laifinka ba. Kawai dai, eh, rayuwa ne ta faru yauwa. Amma karatu kam yana da muhimmanci. Zai ba ka gane wa. Za ka san abubuwa da yawa. In har kai mai son karatu ne kana nan da ilimi, kana nan da sanin abubuwa, na duniya, na lahira, na, na kowanne dai kawai. Duk inda aka taɓo ka dai za ka ga cewa kana da abun fada. Akwai littattafai game da ƙasa, ƙasarka, game da jiharka. Za ka in ka karanta shi aka san abubuwan da ya faru daga baya. Za ka san yane abubuwa take tun kamun a haifeka.

Wane launi kake fi so? Launi dai da dama da nake so. Dun, in ka duba dai na farko akwai launin da dai daga ganin shi zai ɗauka maka ido. Akwai kuma wayan da dai za ka so su don suna kyau maka in ka sa a jiki. Kalan ɗin yana tafiya da fatan jikinka mai kyau. Kaga kamar ni in na sa kaya ja ko kuwa ko da fenti ne na yi a kafafuna ko a hannaye na ja, yana min kyau a jiki. Kala ja na sandai komai ya yake yana min kyau a jiki. Yauwa. Kala ruwan kwai shi ma dai yana nan, yana min kyau a jiki. Sai kuma a manni kalan da a ko da yaushe yana ɗauka mun hankali shine kala blue. Blue ba, yana ɗauka mun hankali a ko da yaushe. Kaga in ka haɗa shi da fari yana kyau. In ka haɗa shi da ruwan kwai ma yana kyau. In ka haɗa shi da, dai da kala daban daban dai yana kyau. Ka haɗa shi da, eh, orange yana kyau. Kaga kala, eh, launin shi kuma purple, sai ma inka haɗa shi da lilac. Sai akwai kalolin ma ka san akwai yanayin su. Akwai wayanda suna nan da ɗan haske, akwai wayanda suna nan da duhu, akwai wayanda suna nan dai, dai, dai, dai a tsakiya ba haske ba, ba duhu ba. Akwai wayanda suna da haske, hasken kuma yayi, yayi haske sosai. Akwai wayanda hasken ɗin dai bai yi ya kai yadda za a ce dashi yayi bau ɗin da yawa ba. Kaga, shi ɗin kuma kala, launi dai da kanshi. Komai yadda ka ga dai kaga kaman wannan bai yi kyau ba ko kuwa wannan bai ɗaukama hankali ba ko ido, akwai wata kala da za a iya haɗa ta dashi sai ka ga a saƙe tayi kyau. Yawanci za ka ga a filayen aure yadda ake haɗa kala, kala, kala daban ko kuwa a kan fure. Irin wayanda suna fitowa a yawansu. In ka ga yanayin yadda ake ha haɗa kala, za ka ga suna nan da kyau, suna nan da, da, da suna haskaka wajaj- waje. Zakaga gaba ɗaya wuri ya ɗau wani kamanni da ba za ka so ka bar gurin ba ma. Kaga a yi ta ɗauko hoto a wurin ɗin domin me? Domin kyan gurin-- domin kyan kalolin sai ka ga ya ɗaga ma muta-- ya ɗaukama mutane hankali. To. Sai, ni? Dai kamar yadda na faɗa akwai kalolin da komai ya dai suna yi min kyau. Sai ka ga a cikin kayan ka su ne mafi yawa. To suna yi maka kyau kana soka same su a cikin tufafai ka kenan su suka fi yawa. Za ka ga kana so ka same shi a wando, a riga, a dogon riga, a, a ɗan kwali. Kaga ne? Marufin jiki ko na siliki ko ma wane kalan ya di dai zaka ga cewa shi ya fi maka kyau. Zaka iya ka gani a zanuwa ma. Musamman ma waƴanda suna zuwa da, da fure a jikinsu irin yanayin, yanayin zanuwan, in yanayin yadda aka buga su daga kamfani. Ko ba fure ba ma za ka ga wani kalan yadda suka fito dai haka an haɗa masu launi masu kyau a jiki sai ka ga sun ɗaukama hankali. In ka zo ka yi wani ɗinki mai kyau ka fita a ciki sai ka ga dai kana jin kanka kai ne kawai a saman duniya. Kaga abin da launi mai kyau zai iya yi maka ke nan. Sai kuma yana inganta, yana ƙara, yana ƙara ma mace ko miji kyau. Kyau ka, aka ga in ka fita a kaya ka saka kalan da ke ɗaukan hankalin mutane. Zakaga ko a juya ana kallon ka ko kuwa a tambaye ka, "A ina ka samu irin wannan kalan kaya?" Kowa dai yana samu so ya samu ya saya shi ma yake.

Wane irin nama kake so? Naman da na fi so na farko naman kaza ko na tolo-tolo. In ta samu ta ji haɗi mai kyau. Ba wai haɗi ya yi yawa ba, haɗi mai kyau. Kaga akwai yanayin dafa abincin da in aka haɗa ma nama haka, wani, wani yanayi za ka ji kai naman nan yana nan daban da yadda na fi-- na saba ci. Kaga in aka haɗa ma naman kaza kawai daga iya sai gishiri sai magi sai albasa dai, ba lalle ba ne ka ji daɗin shi ba. Kamar yanda in aka haɗa maka, aka sa su, su curry, su garlic, su-- tafarnuwa ke nan ko, su albasa, su kayan kanshi dai, a sa mai su, eh, a sa mi shi magi masu ɗanɗano. Akwai wani yadda ma ba a take za ka sa wuta ba. Za ka yi mai iya kayan haɗin da ya kamata sai ka ɗin-- sa sha cikin firiji ko kuwa ka samu ka rufe shi kamin bayan ka yi gama gyara kazan ka, fuffuke kayayyanka, ka cire kayan ciki ka wanke kenan. Za ka yi mai haɗinka kamar yadda na ce da tafarnuwa, su curry, dan borkununka ka samu me ake ce da shi yanzun nan ma na manta da shi, eh, chitta. Ka daka su ka shafa mai a jiki, ka rufe shi ma iya awa ɗaya zuwa biyu ya shiga cikin jikin shi mai kyau. In ka tashi sa sha wuta, iya ruwa kawai za ka sami. In ka sami ya tafasa, in ya tafasa ka soya shi. Kaga in ka ci shi daban da wanda an just wanke shi an gama an saka mai iya magi, gishiri, albasa shikenan an sa wuta ya dahu. Yanayin ɗanɗanon wancan da wanda aka yi mai ruwan haɗi yana nan daban. Ba za ka ji daɗin shi yanayin yadda wancan yake ba. Kaga ko da naman shanu ne ma in ka samu ka yi mai haɗi mai kyau, za ka ji daɗin shi. Ko-- sai kuma kifi. Kifi ma ina son kifi sosai. Balle ma imani da kaina ne ya zamanto cewa na haɗa yanayin yadda raina yake so. Ko farfesun shi ma ko kuwa su kayan ciki. Kayan ciki kuma yana daɗi a miya. Kaga in ka samu ka haɗa miyan ka da kyau, ka yi iya yanki da za ka yi mai, ka yi mai iya haɗin da ya kamata ka yi, ka ba shi, yana nan da ɗanɗano. In ka samo shi haka ka yi mai haɗin da ya kamata sai kaga kana jin daɗin shi. Amma ni a goje na naman kaza dai ya fi min kowani nama daɗi. Don shi yana da daɗin shi na musamman wanda dai za ka ji daɗin shi. Yara manya, ƙanana, tsofaffi duka suna son nama. Naman kaza ma musamman. In ba dai kana da wani damuwa ne wanda zai sa ya zamanto cewa kai ba za ka so ka ci nama ba. Amma nama abun so ne kuma yana da aiki mai kyau a jiki. Ana ce da shi furotin. Yana aiki mai, ma yara ma musamman. Yara ƙanana in ka samu kana ba su nama za ka ga yadda jikin su yana walƙiya, yana nan daban dai. Za ka ga yara, za ka ga yara sun fito ɓul-ɓul-ɓul-ɓul kayan su yauwa. Haka ya kamata. Aka gan su a yadda suke suna nan dai, suna fita fes fes, suna nan da kyau. Zaka iya ka bambanta su ma tsakanin yara za ka san kai wannan ana ba shi abinci mai kyau a gida to abincin dai ba iya wani abincin da yana nan kowani iri ba ne. Abinci ne mai kyau wanda.

Yaya kake karɓar baƙo? Bahaushe ya ce bakon ka anabin ka Daga faɗin haka dai ka san yanayin da ka karɓi baƙo, haka yanayin albarkanka. Na farko dai, ka karɓi baƙi, ka san baki ma akwai kala-kala. Akwai wayanda ka waye su, akwai wayanda ma gaba ɗaya ma ba ka taɓa ganin su ba. Akwai wayanda kuma 'yan uwa ne kawai ba na kusantar ba ko kuwa ma zai iya yiwu 'yan uwa ne amma kuma ba su nan kusa da gari ko ba haka ba. To, in suka zo dai, akwai wayanda dai za su zo kwana, akwai wayanda kuma suna dai tafiya ne sun zo su yi gaisuwa. Haka su kan su ma baki ne a gurin ka. Akwai wayanda musamman kuma sun tashi su zo gurin ka ne su zo su yi gaishe ka, su ɗan yi kwana biyu da kai a ƙara dankon zumunci yauwa. Duk da haka dai su ma baki ne. To, na farko dai, baƙo ya zo dai ka yi mai marabta mai kyau, ka gai da shi, yaya hanya, yaya isowa, ka ba sa wurin zama ko a taburma ne ko a cikin ɗaki ne ko yaya ne dai. Ka ba sa wurin zama, ka kawo mai ruwan sha. Mafi farko ba ka san yanayin yadda zuwan shi ya kasance ba amma dai na farko ko ma yaya ko ma da kyau ko ma ya sha wuya a hanya ko ma wane iri dai, za ka ba sa ruwa ya sha, ya kwantar da hankalinsa, ya kwantar da zuciyarsa. Bayan ka ba sa ruwa ya sha, in abinci ya yi, a kawo masa abinci. In kuma da sauran yin abinci yana kan wuta ce, za ka iya ka sa mai ruwan wanka a banɗaki ya je ya wanka, ya samu ganin hankalinsa. In kuma baki ya ce to shi dai zai ci abinci kafin yayi wanka, duk yadda ya kasance dai ka yi dai ya zamanto cewa ya zo dai ya zo ya zauna da kai a cikin farin ciki. Ya samu, ya yi wanka, ya ci abinci, aka zauna, ka yi hira da shi, ka yi tadi da shi tunda bakon ka ne dai. Ya zo gurin ka, baƙo ne a gare ka. Ya zo gun ka, ka san cewa dai eh tunda ya zo dai ko da ce ini ne ko kwana, ba za ka dai bar shi haka kawai baya ka je kana abunda ya dame ka. Bakon nan dai ya kamata yanzu tunda ya bar abin da yake yi ya iso gun ka, shi ne ya kamata ya zama babban abin da zai dame ka yanzu ba wasu ayyukan gida ba. In har kuma ayyukan gidan ya zama dole a yi, haka iya ka ɗan ba ma bakon hakuri, "A'a, yi hakuri bari in yi wasu ayyukanka amma zan dawo gun ka mu cigaba da hira ko kuwa muyi hira in har na ɗingama." Haka zai ji daɗi. A a toh ka dan sa shi a zuciya kenan tunda dai ka dan ba shi hakuri da hujja kuma hujja masu amfani ne za ka yi abu haka. Mafi muhimmanci dai, baƙo a gurin ka ya zamanto cewa ba zai zo ransa ya ɓace da zuwa ko kuwa ya ga cewa kai zuwansa nafa ba zuwan alheri ba ko kuwa ba marabce shi yadda ya kamata ba. Haka ba zai ji daɗi ba, ba zai so ya dawo kuma nan biyu ba. Amma in ka nuna ma baƙo ce- baƙo so, ka nuna mai zumunci, ka nuna mai cewa kai kana da ƙauna a zuciyar ka ma mutane, haka zai ji daɗin ka. In ya koma inda ya fito, zai je ya ba da labari an marabce shi da kyau an yi mashi haka anyi mashi haka in har zai kuwana ne ka gyara mai wurin kuwanciya ba wai ka bar sa da daki mai dotti ko wani abu ba dama ya kamata a'a ni ma ba za ka ajiye ɗakin ka da datti ko kuwa sai baƙo zai zo ba kaman nan. Amma kuma kamar masu babban gida da suna da guest room wato ɗakin baƙo ke nan, in har ka san cewa baƙo yana hanya dan dai zai kira ka ko da ce wata rana abun ba kullum bane yake kira akwai yadda abu zai iya tashi kawai ya zamanto cewa mutum ya kamo hanyar gurin ka. Amma duk da haka dai, da zaran dai an gaya ma ko da ace ba a gaya man ba, in har ya iso dai, ka ba shi gurin da- ruwan sha, ka ba shi gun wanka ya yi wanka, ka sa mai ruwa, ka ga sai ka koma ɗaki ka gyara mai ɗaki saboda ya samu ya ji daɗin kwanciyar shi, ya ji daɗin bacci. Haka ka karɓe baƙo cikin aminci.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raban ayyuka ga wasu, musamman ma in ya zamanto cewa ba ni kaɗai ba ne a inda nake mai yin aikin ba ko kuwa ba ni kaɗai ne ya kamata in yi aiki ba ko kuwa aiki dai ya yi yawa kuma akwai mutanen da za su iya taimaka su yi aikin ɗin. Kaga dai, sai ka raba tunda dai bai zamanto dole ne sai kai kai kaɗai za ka yi aikin ba. Kaga sai ka raba sakanin ku musamman ma a ce a gida kana da kanne kuma akwai aikin, kaga za ka iya raba sakanin ku. Kuma ba wai sai ka raba ya zamanto cewa kai ba ka yi komiba to, a aikin ba mai yawa ba ne kuma dai kana da ɗan kane dai suna nan a gurin dai kowa zai iya aikin in ba sai ka sa hannu ba. Kaga shi ma ya zoma da sauƙi. Za ka iya ka raba musu aikin a sakaninsu sai kai dai kawai ya zamanto kana duba abun da suke yi kar su zo su yi ma abun da bai kamata ba. Ka san kannen dai wata rana sai a hankali kar su zo su dama ma aiki. Ban da haka kuma in har a ce a gurin aiki ne, a gurin aiki kan dama akwai manya, akwai kanana, akwai shugabanai akwai wayanda suna jasansu ko da dai ba shugabanai ba. Ka san wani abun kuma ranki, ranki ne wata rana. Kai wani ya girme ka ko kuwa wani ya fi ka da ranki, kai kuma ka fi wani da ranki. Za ka iya ka raba aiki a tsakanin wayanda suna ƙasan ka sai kai ya zamanto kai ne kana duba abin da su suke yi ko ba haka ba. Ka zama kaman musu shugaba ke nan kai dai ya zamanto idonka bai yi nisa da su ba. Kada nan kana duba abun da suke yi. Kaga wancan ma rabiyana aiki ne sakaninka. To zai iya yu kuma ko a gidan ma, a me kuma ko a gun ibada ma ana iya raba aiki ay tunda dai mutun ɗaya ba zai iya yin kome da kansa ba. Kaga in har ko da ce ya zamanto ma mutun ɗaya zai iya yi abu amma zai ɗauki lokaci. Amma kaga in har ya haɗa da mutane, abubuwan suna za, zama da sauki. Bari in sake bada misali da abinci. Kaga yanzu in har ke a ce a masayin na mace da kannen ta a gida ana so ayi abinci. Kaga in har wannan ya share murhu, wannan yana nan yana sina wake, wani ya hura wuta, ya rigan da ya sa ruwan wake a wuta. Bayan haka wani wanda wanda ya gama da na shi abin da yake yi a hannun shi zai iya ɗaukan wani abu kuma yana yi. Kaga aiki dai zai tafi da wuri ba kamar da in har mutum ɗaya ne yake yi ba. Kaga sai in shi ya hura wutan in ya gama ya aza ruwa kamin nan zai zo ya sini wake, ya sine wake wanke sa kamin nan ya nima tattasai ya daka a yanka albasa, a yi haka a ɓaye magi a zuba. Kaga duka wayan nan dai in har ya zamanto cewa kana da mutane da za ka iya ka ce, "a yi mun wannan, yi mun wannan, yi mun haka". Kaga in ka raba aiki zai zoma muku da sauki duka. Ba za a samu wani gajiya ba domin ayyukan an raba, gajiyan kuma za ka ga zai zama kalilan nema sosai in har ma abun gajiya ne ko ba haka ba. Sai ka ga cewa kome yayi tafiya a daidai. An gama kome a lokaci yadda ya kamata. In har abincin ne kaman yadda na faɗa, za samu a ci abinci a kan lokaci. Kaga domin an haɗa hannu an yi. Kuma raba aiki ga wasu yana kawo tarayya ai. Musamman ma in har kun gane wa junanku, kun gane kun iya kun kamo hankalin junan ku, kun za-- ya zamanto bakin ku ɗaya a aiki. Kaga yana kawo za ku, za ku gane da juna zai zamanto cewa ma aikin zai zo da, da daɗin shi ma dumme ba zai zamanto kai kaɗai ba. Zai zama ba ka da mai hira, ba ka da mai magana. In har aikin ɗin ya, ya bai da damu-- babu damuwa in har ka samu kana hira da mutane a gefe kaga zai zo maka da sauƙi. Kuna aiki, kuna hira, kuna fafasawa, kuna shagala tsakanin ku. Kunga dai ana dariya dai ana cin daɗi. Kaga aiki ma ba zai shiga jikin mutum ba in har hakan ne ya faru. Kamun ka ankara dai kai kana cikin jin daɗin ka ka.

Kana karatu kafin ka kwana, ba a kullum ba dai Akwai lokutan da kana karatu musamman kamun nan ka kwanta kamun ka je bacci. Haka samu littafi ka yi karatu ba sai ba. Litattafai daban-daban na karantawa. Watana ma ba littafi ba ne ba ma, watana wayan ka ne dai haka samu ka yi karatu. Wata dai abun karatun dai suna nan zai iya zama ko irin rubuce-rubucen da ana yi a paper, wata ana bawar hanya ko na lafiyar jiki ko kuwa ana gayatanka wani guri ko kuwa wani abu dai da ka gaya ya tsole ma ido bari ka karanta. Amma dai mafi yawanci a lokaci karatu mai amfani ne za ka yi. Ka samu ka ba ma kwakwalwan ka abin ci shi ma kamun nan ka je bacci. Kaga wancan ma abu mai kyau ne tau. Amma dai a gaskiya dai ba a kullum ba. Akwai lokutan da za ka ji ka gaji ma ba ka neman ka yi kome inban da ka kulle idonka ka samu ka huta gobe kuma ka ci gaba daga inda ka tsaya tau. Sai kuma lokutan da ka ga har yanzu dai kana da karfi a jikinka zaka iya ka yi karatu wani ma ba sai in za ka kwanta ne za ka yi karatun ba. Akwai wani karatun da ko da rana ma kaman warhaka ko da safe ya zamanto cewa dai a rana dai karya zamanto kai ba ka koma iya kome ba. At least dai akwai wani abun da ka samu ka karanta ka samu wani ka-ka koya wani sabon abun da ba ka sani ba. Wancan yana da kyau, yana da muhimmanci a rayuwan shi mutum dai koda dalibi ne, ko ba dalibi ba dai tunda rayuwa dai makaranta ne wanda zai zamanto kana koyi daga cikin shi a kulla yomin ba sai ka shiga cikin aji ba kamun nan ka yi karatun ba. Yauwa tau. Bayan haka kuma karatu yana buɗe kwakwalwan mutum, yana gyara yanayin tunanin mutum. Ba za ka zama dai kai dolo kawai kullum ba, ba abin da ka sani ba. Ka ga yawan karatu yana kawo yawan sani. Akwai wani abu ma za ka gama ba lallai ba ne wani abin za ka yi amfanin shi rayuwa ba amma ya zamanto cewa dai in ya zo na amfanin gumma ka sani akan dai ya zamanto cewa ba ka taɓa ji ba, ba ka taɓa sani ba. Za ka zama kaman wawa kawai. Ka ga dai wancan bai yi ba. Amma kuma in ka samu dai kullum kana ɗan-- ba sai karatun kuma ya yi yawa ba. Ba wai sai ka karanta litattafai peji hamsin da biyar, peji tamanin da biyu kamun nan zai zamanto cewa ka yi karatu mai muhimmanci ba babu. Wanin ma paragraph biyu, wani rubuce-rubuce yan layuyyuka dai ace goma ashirin. Wani abun ba mai yawa ba. Watana ma ya zamanto palle ɗaya na abu ne kawai ka karanta dai amma ya zamanto cewa ka yi koyin abu ya zanna a kwakwalwan ka. Akwai dai wayan da su kuma nasu ta fallin makaranta haka dole ne ka samu ka yi karatu. Kaman kana makaranta yanzu ace kai mai karatu kullum ne a kai a kai ba sai in jarabawa ya zo ne kawai zai taso maka. Kai kana nan kana karanta wannan, kana karanta wancan, kana karanta wancan duka a fili ɗaya ba babu. Zai zamanto ma zai dama ma hankali. Amma in har kai mai karatu ne a kullum kome kaɗan kaɗan shi in ka je aji ma watana sai a yi muku gwaji, gwajin da ba ma gaya muku ba, ba shirya da zuciyan ka cewa eh za a yi muku gwaji yau ba. Sai ka ga cewa abun da kana nan kana ta karanta sun in sun fito kuma za ka iya amsawa a sauwaƙe ba sai ka wani tayar da hankali ba. Ka ga amfanin karatu kullum kenan. In ka zo ma jarabawa zai zama maka da sauƙi ba sai ka tashi ka zunduma kome a lokaci ɗaya, a dare ɗaya ko kuwa a dare biyu shine kana so ka koya duka abun da an yi maka a aji daga farkon ranar da ka shiga makaranta har wa lokacin da.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi yanzu dai tun da baya rinya ko yaro ne ni ba, da girma na dai ace da yadda nake yanzu na mallaki hankali na. Ina so wasan da ana tambayoyi da amsa. Akwai wani wasa haka, bansan sunan shi ba kam, amma kuma dai zaka ga dai akwai katon takarda haka da ana iya naɗewa a buɗe. Zaka waina wani abun da yana nan kamar bakin agogo haka. Duk inda ka tsaya akwai kati da an jera a gefe, za ka ɗauki katin ɗin inda abun din ya saya a gun abun ne a gun za ka nema in har a kan ido ne, in har akwai wani kamar gida haka, akwai wani kamar itace haka. Za ka duba a kan katin ɗin inda abun inda bakin agogon ya saya shine tambayan da za a tambaye ka kai kuma ka amsa. Ansan kuma yana nan a bayan katin tambayan ɗin. In ka amsa ba daidai ba ka faɗi. Za ana yi haka ana tafiya. Akwai inda za ka na nuna tafiyan ka da kuma yanayin yadda ka amsa. In ka amsa za ka ja gaban, ba ka amsa ba haka zanna abaya har ba kai kaɗai za ka yi ba, kai da aboki har ku iya yi ku uku ma. Za ku na te jan gaba. In ka amsa ka ja gaba. In ka ja gaban ɗin kuma, jan gaban ɗin kuma yana nan bisa ga, ah, number da ka samu a amsa wan ɗin. Zai iya zama kana da point guda uku, zai iya zama biyu ne, zai iya zama huɗu ma. Za ka yi ta jan gaba. Duk wanda ya riga gamawa shi ne ya ci wasan ɗin. Yau wasan ɗin ne nake son bugawa don wasan za ku yi dariya. Wanda ya faɗi a yi mai dariya dai a gaya mashi abun da ansan shi da bai samu ba. Kaga a cikin shi za ku yi koyi tsakanin ku. Ban da koyin da za ku yi, haku, za ku yi cuɗanya tsakanin ku. Wasa da dariya yana ƙara donƙon zumunci tsakanin abokai. Kaga wani ma sai ya zaman to ma ba ka waye wanda ka buga wasan da shi ba amma daga ranan dai tunda kun yi amsa, kun yi wasa, kun yi dariya, wanda ya faɗi an yi mai dariya, an gaya mai ansan daiden, ansan da shine daidin da tambayan da aka yi. Kaga daga gurin ɗin dai sai ka ga abokantaka ta kulle. Kamun ka ankara ka yi ƙarin aboki, wani aboki kuma sai ka ga har, har, har, har, har, har ku tsufa tare akwai haka. Zaka iyi kana ana iya samun aboki a ko ina, a makaranta, a gida, a yi wasa kamar haka. Kaga sai kuma dai akwai wani dai wancan kuma ake ce da shi scrabble wanda za ku na nan, za ku na spelling ɗin kalma. Ku na sa ɗaya bayan ɗaya a bacha da naka kuma ko shi ma da numbern shi. Akwai wanda zai zo ya zaman to shi ne ya ci wasan ɗin. Ban dai na yi bada yanayin buga wasan ɗin a a bayyane ba amma kuma shi ma wasan dai wasa ne wanda za ka ji daɗin yin shi bayan haka kuma za ka yi koyi. Ni dai ina so wasan da zai koya abin abubuwa dai ko kuwa wasan da zai saka ka yi tunani, eh, kamun nan ka yi. Sabida wasuna kamar haka zai buɗe ma kwakwalwa. Za ka ga cewa yanayin tunaninka kai mai wasan nan daban da yanayin wanda dai shi dai kawai wani wasan guje guje ne. Wancan ɗin ma ba wai babu koyi ko wani abu ba, amma ka ga wasan da zai saka ka zanna kai tunani, zaka so ka ga cewa yanayin yadda kai kake tunani akan rayuwa gaba ɗaya sai ka ga ya canja, sai ka ga kai mai tunani mai zurfi ne. Tunanin da wani abun da wani tunanin shi ba zai je inda ya kamata ba sai ka ga kai. Don ka saba ka yi wasa mai bada tunani mai kyau, kai za ka iya ka ga me ne abun nan don tunani mai zurfin da kake, yau.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Dafar ko dai kana shiga cikin office naka kokuwa cikin ginin da office naka yake. Ana gaisuwa da mutane ko kamun nan ka yi sanin ina hin ofisinka, ka yi gaisuwa da mutane, masu gadi, masu cewa, wayanda suna shiga da fita. Yauwa da safe kaman haka dai za ka samu masu wayanda kuna aiki tare da su. Kashiga ciki se kuma akwai yakamata takaddan da shi ana ajiyewa yana nuna mutum yazo aiki ranan. Za ka je ka sa hannu, ka rubuta sunanka da lokacin da ka shigo cikin ofishi. Daga gurin ɗin za ka je ko gurin zamanka a ofis ko kuwa in har kana da naka ofis ne daban, kai kaɗai ko ku biyu dai, duk yadda yake dai za ka je ka samu zama. In har kai mai son ibada ne, ka yi addu'a, ka yi addu'anka, ka ajiye kayanka, ka gyara kakka, ka shirya hankalinka, ko da yake hankalinka, abun da ka san cewa dole ne a shirye yake domin komai ya dai za ka zo ka yi aiki. Amma duk da haka kana ɗan jan ɗan lokaci kaɗan ka, ka duba yanayin cikin ofishinka. Ka duba yanayin cikin ofishinka sai ka kama aiki gaban ka. In har akwai ayyukan da dama kake yi kamun nan ka tafi da ba ka kammala su ba, ka ga sai ka soma da su, ka kammala ayyukanka sai ka kama wani kuma na gaban ka ko kuwa wayanda za a kawo maka ko kuwa dai duk abun da dai kake yi a ofishin. In har za ku tashi ku fita guri ne ku je ku duba ko kuwa ku duba ofishin mutane ko kuwa naku, zaman shago ne za ka je ka fara kirga manene a shaguna, maye ne aka sayar, ka duba, "Okay, eh, da nawa ne za mu fara yau?" ka dai san yedda dai yakamata ka fara ranarka. In kuma dai kana nan dai a cikin ofishin gwamnati ne da kai kana zama, kana duba dai takardun mutane, a, a, wayanda sun kawo, eh, damuwarsu, abubuwa daban-daban dai sai ka yi. Koma maye ne dai aikinka sai ka tashi. In kai mai jin damuwan mutane ne, duka dai ka fara dai, mutane za su fara shigo kanka bayan ɗaya bayan ɗaya. Ka samu ka yi cuɗanya da su, ka san mene damuwarsu, ka san yadda za ka shigo a matsayin kai da kai ne a kansu yanzu. Sun san cewa sun zo guri, wurin da ya kamata inda za su samu amsoshi ma damuwwayensu. Ka ga? Koma mene dai kake yi, ka san ofishin dai kowa da aikinsa, kowa da ɓangarensa, kowa da me ya karanta, kowa da me kuma ya fi iyawa. In har kana inda ka fi iya abun da kake yi ne ya gun, cham! Sai a je a haka ka yi aikin da ya kawo ka. Inma kai koyo kakeyi ko kana training ne koma mene dai se kaje iya ka kama aikin gabanka da kasan cewa ehh wannan abunnefa ya kawoni. Abun da ya kamata ke nan ka yi in ka shigo cikin ofis. Abu na farko dai na san ka duba yanayin ofishinka. Ya kabasshi? An, waje na fa ke nan? Meyne, meyne sabon abun da ke cikin ofishin? Meyne ya kamata a bashi hankali? Meyne ya kamata a taɓa shi na farko? Yauwa, duka wayancan aka sa su a cikin zuciyarka, eh, ga abin da za a yi. In kuma kai mai rubuta abun da ya kamata ka yi ne, aka rubuta su bisa ga amfaninsu, "Zan yi wannan farko, zan yi wancan farko," sai ka bi dai. Ka ɗauki takardar rubutun ka, ka duba maye da maye da maye ya kamata ka yi, ka yi su daidai a kan lokaci. In har lokacin cin abincinka ya yi ko kuwa lokacin da za ka ɗan samu ka sha iska ya yi, sai ka sha iska na minti goma sha nawa ne ban sani ba, sai a yadda yake a gun aiki.

Kana fin son tufafin auduga ko siliki? Na fi son ina son su duka amma kuma mafi so, yana danganta ga lokaci, ga yanayi. Yanayin in har ana rani ne, ka gane in har lokacin zafi ne ko kuwa lokacin sanyi ne. Eh, yanzu ka ga kaman lokacin sanyi, na fi son tufafin auduga domin shi yana da riƙon sanyi. In ka sa balle ma ce mai dogon hannu ka samu da ɗan wuyan shi har sama, zai rike maka sanyi ba za ka ji sanyi ba. Amma in ka samu abu kaman siliki dinnan, ko da ace dai zai riƙe ka amma ba zai riƙe ka yadda tufafin auduga zai riƙo ka ba. Amma ka ga lokacin zafi kuma in ka ce za ka fama da tufafin auduga musamman ma masu nauyi dinnan wanda dai eh auduga, in auduga ta ji su, za ka samu damuwa. Don ka dinga haɗa zufa kenan, ka dinga haɗa zufa. Zafin da za ka ji a cikin jikinka ba abin da kai kanka za ka so faɗa ba. Amma kuma still akwai tufafai auduga wanda ba su nan da nauyi. Za ka iya ka sa su ko lokacin zafi ba za su dame ka ba domin ba shi da nauyin da zai tara zufa dinnan babu. Yana nan a daidai daidanshi kawai dai an yi sa da auduga ne. Siliki kuma dai to ni, ba gwanin siliki ba ne. Ban ci ka sa shi ba. Yawan ci ni dai na ga siliki dinnan dai yawan ci ana amfani da shi ma aure ne, ƙawayen amare. Hmmm! A yi ɗinki da su a sha kwalliya a je ayi aure ɗaya biyu sai ka gama ba a sake sawa. To akwai, amma akwai wasu ɗinki da suna kyau amma yawan ci dai a ce, eh, riguna. In ka ɗinka riguna da siliki suna kyau. Mafi kamanci ma rigunan zuwan ofishi. Ka ga in ka yi akwai wasu ɗinki na yayi suna nan da kyau, suna ɗaukan ido. In ka san yadda za ka haɗa su dai da kalolinsu daban daban, in ka san yadda za ka haɗa su za ka yi fita ka yi kyau. Kaka in ka shiga AC shi ma dai fa yana riƙe zafi shi ma wata rana. Riƙe zafi da nake faɗa, zafin nan zai, zai, zai yana nan a ciki zai riƙe shi ba za ka samu sukuni hakan nan ba. Amma kuma ka ga in har ofishin ka mai AC ne kai ba ka da damuwa. Kana nan kana shagalinka, kana jin daɗinka an wuce gurin ɗin. Ka ga na, na shi auduga, eh shi ma kana samu waƴcanda ɗinkinsu dai yana nan yana fitowa da kyau dai. Abun da za ka ji daɗin sawa ka fita da shi. Yauwa, kaga in ka samo shi shi ma amfanin shi na da kyau. Kuma dai shi ɗin yana rike jiki. In ka sa kaya ba zai yana nuna menene a ciki ba. Kaga shi ne ɗaya daga cikin amfanin tufafin auduga. Ba zai yana nuna za ka ga wasu kaya in ka sa za ka iya ka gan menene a cikin kayan ma. Yana nan yana nuna ma duniya gaba ɗaya menene ke cikin jikinka. Kaka auduga baya haka. Amma siliki dai yawan ci za ka ga yana haka. Wani sashi ma sai ka gani kaman in har silikin in ya kama ka a jiki, sai ka ga yana nuna duk kayan da ka sa a ciki. Wani ma in ba ka yi hankali ba ma har kalan abun da ka sa a ciki zai nuna maka, zai nuna ma duniya a waje. In za ka sa shi sai ka ga sai ka sa wasu abubuwa masu ƙarfi ko kuwa masu nauyi wanda ba zai nuna a waje ba. Ko kuwa dai ka just nema yadda za ka yi da su dai ya zamanto cewa baya nuna abun da ke cikin jikinka. Amma ka ga, ah, kayan tufafin auduga ba ka samu irin wancan damuwa da shi. Kusan ko kai, ba za ka samu damuwan can da shi ba. Ban gani ba kam amma kuma ban ma ni na samo damuwan da har zai dame ni haka ba irin na nuna jikin mutum a wajen nan ba. In har kayan da ka ke sawa, ah, na auduga ne. Zai rufe maka asiri dai za ka ji daɗin kanka aka fita lami lafiya ka.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Eh, in lokacin hutu ne kan, akwai yanayin shaƙatawa barkete ma kawai. Kaga, excuse me, ka ga na farko, bacci. Shi ma yana cikin ɗaya. Yana-- shine shaƙatawa wanda ya fi koma wani iri ma. In ka samu hutu, ka samu, eh, lokacin nan na hutun ka ne. Kaga in ka kwanta bacci, in ka fara bacin nan in ka samu irin bacci awa huɗu zuwa shida mai kyau, ban da na dare fa, na rana, ko da ba ka samu ya kai shidan ba ko da awa huɗun ne. In ka samu ka yi bacci dai ba mai damun ka, ba mai kula da harkan ka kawai an barka ka yi iya baccin da za ka yi. Kaga in ka tashi za ka tashi, kwakwalwar ka ma ya san cewa ya samu hutu mai amfani, mai kyau. Za ka ji jikin ka ya yi garau. Sai bayan bacci kuma kaga in ka samu ka tashi, ka yi wanka, za ka ji wani fresh har cikin cikin zuciyan ka. Yauwa jikin ka gaba ɗaya zai amsa ya san, "Eh, na fara hutu da gaske." Bayan haka kuma sai ka samu abinci. Wato abinci shi ma wani kalan hutu ne wanda ba za ka gane ba sai in ka samu abinci mai kyau ɗin nan kana ci. Kaga ka samu shinkafa ka ɗin jollof, ka samu ɗin plantain ɗin ka da wasu ɗan ganye-ganye a gefe, ka samu nama manya-manya ace ma ka samu kaza da haɗiya jita mai kyau. Kaga ace dai akwai ɗan drinks ɗin ka a gefe. Ko irin lemon kwalba ɗin nan mai tsanyi, mai raɓa. Ka samu ka shigar da shi cikin jikin ka, ka ci, ka koshi, alhamdulillah malam. Kaga, shi ma wani kalan hutu ne da baki ma baya iya faɗa yadda yake yi a cikin jikin mutum. Bayan haka kuma kallo. Eh, in ka samu fim da ya kwanta ma a rai. Wata rana ba fim ba ma ko irin ɗan kananun-kananun ake ce da shi short clips ko, wanda za ka samu, wanda kana kallo yana sa ka dariya, kana dariya, kana jin daɗi. Kaga zuciyan ka a kwance ba BP, ba wasu wace-wace, ba mai damun ka. Kana kallo. Kaga shi dai, shi ma wani kalan hutu ne da za ka samu maran ka. Sai kuma ko kuwa in kai ba mai son kallo kai kaɗai ba, in har hutun dai ka samu abokin arziki ko masoyi ko masoyi ya da za ka samu ka yi huta da su a gefen ka, kaga sai kuyi kallon tare ko kuwa a ci abincin tare. Kaga duka abun da kana yi da in kana yi da mutum a tare-tare in ba dai mutumin damun ka zai ba, kaga za ka ji daɗin kanka. Ya zamanto cewa shi ma yana hutu, kai kana hutu, ya zama ba kai kaɗai ba. Kana da wanda in ka juya za ku yi hira, za ku yi taɗi. In har abokantakan da ya daɗe ma, wani ma daga tun daga makarantar firamare in kuka zauna ku tuna da abubuwan da kun yi a baya, ya ranta yadda wannan ya je ya faɗo a cikin wannan damuwa, an yi mai lala. A'a, yaya ne kuyi dariyan juna dai ya sake ɗaura don kun zumunci sakonin ku. Kaga ne ko kuwa ku taɗa ma juna, "A'a, gashi gashi. Ai gashi ni ma na taɓa yin haka. A'a, haka ya taɓa faru da ni. A'a, dai ba abin ɓacin rai ba ko kuwa abin sa mutum damu ba." Kai dai abun da kawai zai faranta muku rai ku biyu ko in kun fi biyu ma, hutawa zai iya zamanto tsakanin ko abokai ma da yawa ma. Ku shirya ku ce to gashi za ku, musamman ranan nan za ku fita ku huta ne kawai. A yi dafe-dafe, a yi ciye-ciye, a sha iyabin sha amma ban da kayan maye. A sha, a ci abubuwa masu gina jiki. Yauwa in su ice cream ne masu kayan kwalan, kayan makwalashe duka a haɗa dai a ci, a yi dariya, a yi zaman zumunci, a yi, a ji daɗi marayuwa kawai. Kwakwalwa ma ya san ya huta, zuciya ma tassan ta ɗauke hutu. Ta haɗu da masoyi, masoya, abokan arziki. Shine ainihin abun da ake ce da shi hutu. Kaga ka huta, jikin ka ya huta, kwakwalwar ka ya huta.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da kake jin damuwa, lokaci ne wanda zuciya ya yi maka nauyi na farko. Lokaci ne wanda ba ka jin daɗi a ranka. Zai yiwu abu ya same ka, zai yiwu wani abun ma ya sole maka rai, ya sole maka zuciya. Zaka ga ka damu. Watarana ma sai ka ga har ka faɗi rashin lafiya saboda yadda abun ya ci maka zuciya. Akwai wasu hakan kuma abin dai ba abin jin daɗi bane amma kuma bai tsole ma zuciya cancan ba. Kaga in har damuwan nan ya kai har ga ko ka ji jikinka gaba ɗaya ya yi maka nauyi, zaka samu dai ka samu iya yadda za ka yi ka kwantar da hankalinka. In kana da aboki na kud da kud ko abokiya wanda ka san za ka iya ka zuba mata iya damuwan zuciyarka ko ka zuba masa iya gorgodon zuciyarka, miye ne ke damunka kuma ka san cewa za ka samu salama, ka san cewa damuwanka ba zai fita waje ya fara lilo a bakin kowa ba. Kaga in ka samo lokacinsa ko kuma in ya samo lokacinka, ku kazauna ya cancanti ma, ya cancanta ma a lokacin can ku haɗu, ya zama to za ku iya ganin juna. In babu ma, ga waya yanzu dai ana iya yin har video call ku ga junanku, ka gaya mashi yadda kai kake ji. Kaga zai samu ya ɗan kwantar ma da zuciya, ya gaya maka maganganun da za su faranta maka rai. Kaga shi ne na farkon da za ka samu ka kwantar da hankalinka. In kai kuma ba irin masu abokanta haka bane ko kuwa ba ka cika ka buɗe bakin ka faɗa damuwanka ba, ka fi son ka rike ma kanka, kaga jin wakƙa shi ma yana cikin ɗaya daga abun da zai iya kwantar ma da hankali a lokaci kamar haka. Za ka sa waƙoƙi dai masu ma'ana wanda dai ba irin wakan da za a dinga bubbuga bubbuga, abubuwa ɗaya bayan ɗaya kawai ana nan ba ka yi kan ka ma ba ka gane me ake faɗa wakan ba, babu. Wakan da yana nan dai yana tafiya a hankali. Kai ka gane yanayin wakan ɗin, ka san mene yake faɗa. Ka san maganganu kalaman da ke fita a waƙan nan kalamai ne wanda za su kwantar ma zuciya. Kaga dai daga wurin za ka fara, sai ka yi, ka yi kimsu, ka kwanta ko zama za ka yi amma ya fi in ka samu ka kwanta ka yi shiru. Kana jin kalaman wakan nan suna shigan jikinka, suna kwantar maka da zuciya. Kaga wannan ma yana cikin yadda za ka fama da damunka, yadda za ka yi ka rage ma kanka nauyin damuwa da kake rike da shi a kanka. Sai bayan haka kuma, mene kuma muka ga za mu iya muyi lokacin da muna da damuwa? In zaka, in kai mai fita ne, ka fita, ka je gurin shan iska, ka samu ka ci abinci mai kyau, ka kalla mutane. In ka kalla mutane, za ka, za ka ji wani ɗan farin ciki a zuciyarka. Watakila ma ka je in har kai mai kallon ball ne ko ka je gidan ball, ka je ka haɗu, a yi ihu dai a yi wasa, a yi kallo, a yi dariya. Kaga shi ko kuwa ka je inda ana buga wasa, su snooker ne ko ma mene dai kake so. Ka ga a lokacin can za ka duba ka ga mene ka fi son yi, sai ka duba sai ka yi abun da kaga in kana yi ranka yana kwantawa ko kuwa kana jin daɗi a ranka ko da a ce ma ranka ba a ɓace ba. Kaga shi za ka nema ka yi. In ka samu ka yi abu kamar haka, za ka ga cewa zai kwantar ma da zuciya ko ba da-da ce ma ba wai zai yi gaba ɗaya ba ko kuwa lokata zuwa lokata za ka iya ka ɗan tina da abun ka ga cewa ranka ya ɓaci ba ka jin daɗin yanayi. Amma kuma in ka samu dai kana yin abun da ke faranta maka rai ko kuwa kana nan sakanin ɗan uwa ne, abokai na-na kud da kud, za ka ga in sun samu suna kwantar ma hankali suna ba ka shawara, shawarwari, su yi ma ka jawabi mai inganci, mai ƙara ma marmari a zuciyarka za ka ga.

Wane launi idanunku suke? Idanuna dai baki ne cikinshi, wato ƙaramin ɗan wani ball na cikin nan. Baki ne sai idanun kuma gaba ɗaya fari ne. Ko da ce idanuna shi na shi yayi farin in ya yi fari sosai. Kuma ni kaɗai ne dai da irin wancan ido a gidanmu wanda ya yi farifarinsi. Yana nan a nune, ya yi baww da yawa, ba irin wanda zaka dan iya gan jajja ko kuwa wani ɗan yin yalo-yalo a ciki hakan nan ba. Sabo na ya yi fari sosai. Wata rana mutane sukan tsammani cewa ina da damuwa ne da idon, amma kuma halita ta ce haka. Kuma ni kaɗai ce da shi a gidanmu, idon da ya yi fari sosai dai. Amma dai yawanci dai kalan ido, wani ƙaramin nan na ciki me ake ce da shi ne ma eye ball ko? Yawanci de na mutane baki ne, musamman ta gefen mu a Afirka kuma ko kuma a Najeriya dai. Ba lallai ba ne ko kuwa ba a garaje ba ne aka samu mutum wanda kalan idon shi yana nan daban ba. Ba, ba sauƙe kake samun haka ba. Ko da ce akwai wayanda za ka iya ka samu nasu idon yana nan brown amma yawanci dai mafi yawa da za ka gani kalan ido bakake ne. Ka ga in ka bi ta kan turawa, ni ban tsammani ba na taɓa ganin wani da wani kalan ido ba. Sai dai brown ɗin nan dai nasan na taɓa gani. Amma kalan da yafi haka kam ban tsammani na taɓa gani ba. Ban san ko kuwa akwai inda na gani da na manta ba kam. Amma kai wanda na tuna iya tuna in ba dai brown ɗin nan da baki ba ban tsammani akwai wanda na gani ba. Amma kuma in ka na kallon fim dai, musamman ma na baturai, za ka ga cewa akwai wayanda akwai wayanda idanunsu kalan su daban-daban. Ko da yake ba wani sabon abu ba ne su wa gefensu ba, tunda sun saba ganin halita makamancin haka. Amma wa mutum kamar ni kam idanuna kalansa baki ne kuma yawancin wayanda nake gani baki ne. Na iyalina, ƙannena, yayuna, iyayena duka dai nasu bakake ne. Abokaina ban tsammani akwai ɗaya daga cikin abokai nan da eye ball ɗin shi ba baki ba. Ko da yake na wajen nan mafi babban ainin idon ke nan ba kowa ba ne na sha farin. Ni na sha ganin wayanda nasu yana nan ja sosai, yai ja. Ko da ce akwai farin fa amma kuma jan in yayi yawa mai nunawa ko kuwa akwai wanda idon dai ba zai haske ba. Ko da cewa su kuma wani lokuta ciwo ne yake sa haka. Musamman in har idonka yayi kalan ruwan kwai haka, ana iya ce da shi kana da zazzaɓi a jikinka. Kuma da gaske ne yawanci bayan kuma na wasu halita ne. To ka ga in har kai ka san yana yin idonka, yana yin halitanka kuma ka fara ganin canji, ka san cewa dai eh ya kamata ka je asibiti ka je ka duba kanka. Sai kuma akwai abun da ake ce da shi Apollo. Shi ma dai yana iya sa idon mutum ya canja kamani. Da zaran ka san dai idonka ba ja ba ne amma kuma ka fara ganin ido yana ja ja, ka san cewa akwai damuwa sai ka gudu ka je asibiti a dubo maka. In har ma ciwon ido ne ba Apollo ba ko kuwa wani abu daya ke faruwa da kai a samu gane shi da wuri a samu mai magani. Yauwa kada abin yanzu ya zama wani abun da zai zama muka wani babban damuwa. Amma a gidanmu dai idanunmu kala baki ne, ƙaramin eye ball ɗin nan sai ainihin idon kuma fari ko da ce kaman yadda na faɗa akwai ɗan digon ja ja da wani ruwan kwai ruwan kwai haka amma nawa dai ya yi fari sosai. Wancan kuma halita ne ba ciwo ba. Yawwa. Sai kuma akwai wayanda suna nan nasu ma hakan dai duk da hakan dai. To, abu ɗaya ne dai, to meyene bambanci a kalan idon ma in har ba wani obvious ba.

Kana kunna sanarwar apps, to in har zan gane dai abun da ake nufi. Sanarwar apps, apps masu sanarwa kenan? Apps dai masu sanarwa in ban da rediyo dai wane apps ne dai da bada sanarwai. To kaga kamar rediyo dai yanzu a zamani yau dinnan mutane nawa ne suke amfani da rediyo da har za su sanar-- da har za nima apps ɗin sanarwa. Kuma ma rediyo ma yawanci dai zan ce masu ƙananun waya ne suke amfanin rediyo su ji sanarwai da dama, sanarwai daban-daban. To sai to kamar mu masu manyan waya har yanzu ba sai mun je rediyo mu san me ke faruwa ba. Ga yanar gizo ga kuma su Facebook, ga su Twitter, su TikTok da dai sauransu dai dukka dai, duk abin da kake nema ka sani dai ta wayan can fali za ka samu su a su Facebook ɗin kenan. Duk abinda ke faruwa a duniya yau kam a filin ma za ka fi gani ma kamun nan ma a ɗauko sanarwar shi ma watarana. So ka ga in har dai kana nan dai kullayaume kai ka zama mai duba, ahhh, yanar gizonka za ka ga cewa kana sane da abubuwan da ke faruwa a kullayaume ko abubuwan da ke faruwa a jahar ɗinka, a unguwane, a inda kake, a ƙasa ma gaba ɗaya ko kuwa ma a Afirka ma gaba ɗaya a duniya ma ace. Kana sane dai kullum da abun da ke faruwa sai dai in har dai ba ka buɗe ka duba ka ga mene ba. To in ba haka, to apps kuma yanzu dai ace dai apps masu sanarwai da za a ce yanzu sai su ɗin ke na ai. Su Facebook, TikTok, Snapchat ma dai naga dai ana dai ɗan chatting, chatting ma ana ɗan gani wasu abubuwa a Snapchat amma mafi yawanci Facebook ne. Kaga Facebook da WhatsApp ma ko a status ma zaka iya ka gani wani abun da ba kama san za ka gani a gun ba. Wani, eh, labaru ko kuwa wani sanarwan da ba kama san za ka gani a gun ba sai kaga ka gan shi. Amma Facebook dai yawanci da Twitter ma eh yanzu ake ce dashi X ko an mai da shi app X. Shi ma za ka ga abubuwa da dama da ke faruwa a duniya. So abubuwan da ke faruwa a rayuwan mutane na kullum, a ɓangaren, ahhh, wasan ƙwallo ne, a ɓangaren lafiyan jiki, ɓangaren abubuwan da ke faruwa a asibitoci, masujada, a gurin tarayya. A kowane ɓangare da kake so dai, su wasan ƙwallo ne ko ma meye ne dai ba abunda ba za ka samu a, a su apps ɗin nan ba. Kuma suna da kyau haka kar ya zamanto dai kai kawai kana nan kana yawo a duniya kai ba ka san mene ke faruwa a cikin duniyar da kake yawo a cikinta ba ma. Sai ka ga Allah shi kiyaye dai wani mummunan abu wata kila ma yana faruwa sai kai ya zamanto kai kaɗai ne kawai ba ka san abin da ke faruwa ba. Ko da shike akwai tun da dai yanzu dai abubuwa kamar haka a sanarwai suna yawo fiye da yadda ka sani ma za ka iya ka ji a bakin mutane. Amma kar ya zamanto cewa kai ne za ka ji lati ko kuwa kai ne za ka ji karshe. Kai ma ka samu ka dan samo waya kana dan ji ko rediyo ko kuwa kana bude su yanar gizon ka su Facebook ɗinka ka san mene ke faruwa. Ba wai sai an zo an gaya maka ba kai ma dai a kunnuwan ka ka ji kuma ka sani. Kai ma dai ya zaman to kai ne mai gaya ma mutane abin da ke faruwa. Yana da kyau haka aka ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Akwai wasu lokutan da sanarwaiye ɗin dai ba mai daɗi bane amma kuma yana nema mu samu mu kinsa hankalinmu mu kuma kinsa kanmu ma ya zamanto muna guri ɗaya. In ya kama na ɗaukan wani, ehhh, wani mataki sai a ɗauka da wuri akan yanayin faruwa.

Kana lullubi da bargo? Eh ina lullubi da bargo amma in ta kama. Kaga kamar lokaci kamar haka a jihar mu na Adamawa, ba za ka iya lulluɓi da bargo ba in ba dai kana so ka kashe kanka da zafi ba. Ko da ace zafi dai ya shigo da wuri karon nan. Don yawancin shekaru bai kamata yanzu a haka har ana zafi ba. Eh ya kamata yanzu ne lokacin da kana lulluɓi da bargo. Kaga kamar waje kaman kasar-- jihar Plateau yanzu da su Kaduna dai za ka iya ka samu sanyi. Ko da ce ma dai kamar shekarar nan gaba ɗaya wajaje ma ba'ayi sanyin da har ba'a yi sanyi ba amma duk da haka dai na su dai tunda wajaje ne masu dan sanyi da kuma wuri kaman su Gembu, ka ga an san su dai da sanyi sosai. Kaga tunda ba daga gurin kake ba, ba za ka ji kamab gurin ɗin ba sanyi ba. Za ka ji har yanzu da sanyi. Ko da yake suna gurin za su ce maka "a'a shekarar nan gurin bai yi sanyi ba". A gaskiya dai shekarar nan ko ta ina ma bai yi sanyi ba. Sai wayanda tun dama suna da zafi ko kuwa zafi yana ɗan shigo da ɗan wuri wuri haka sai zafi ya sake na yana na yana ta yin duk abin da ya ga dama yi damu. Yanzu dai, a yadda ake yanzu, lokacin zafi fa bai kai ba amma kuma ba za ka iya ka kwana kai sai ka danne zuciya ma ka kwana da riga a jiki yanzu a haka. Sansan yanayin zafi. Kaga ba za ka iya kwana da bargo a yanayi kamar haka ba amma lokaci mai sanyi, sanyi mai raɓa, sanyi mai kyau, idan ka tashi za kaga ko ina ya yi raɓa raɓa yauwa. Wancan kan don lafiyar jikinka dole ya kamata ka sa bargo, ka rufu. Kada ka zo ka kawo ma kanka cuta, ka kawo ma kanka illa. Sanyi in ya yi yawa a jikin mutum yakan kawo cuta kamar ka ankara za a kara samun ka da sanyi a kafa, sanyin kashi, sanyi ya a gwiwa, sanyi a kai, ka fara mura, daga mura, mura ma yana tayar da zazzabi. Kaga in har inda kake kam akwai sanyi eh ba laifi bane in ka rufa da bargo ba. Amma ka ga kaman inda naken nan yanzu a haka nan ba sanyi. Ba wani harkar rufuwa da bargo. Ka yi iya kwancin ka kawai. Inda nake ma yanzu haka in bakayi wanka ba ma, bacci ma sai ya zama maka wani illa. Yauwa sai in dai ka samu ka wanke jikin nan dai shine za ka ji dai hankalin ka ya kwanta za ka ji mutum mutum ka samu ka yi bacci mai kyau. Lokacin zafi ba ruwan ka da bargo ba ruwan bargo da kai, yauwa. Kaga amma shekarar nan ko suwaita ma anya mutum ya sa kuwa? Sai dai in har da ɗan safe safe haka dai zaka ji sanyi. Safen ma iya ɗan safe ne fa asuba ɗin nan da zara dai rana ya ɗan fara sawo kai kaɗan shike nan. Ka raba hanya da sanyi, sai kuma wani asubanci kuma shike nan. Kuma a hakan ma ba kowane lokaci ba ne ba ma za ka ji sanyi hakan nan ba wanda har za ka nema suwayita. Tunda dai kama war haka, ace da safe ma, in har rana ta fito ma ba lallai sai ka yi wanka da ruwan ɗumi ba ma. Ai bara ka ji daɗin jikinka ba ma. In kana wanka da ruwan ɗumi ba ma za ka ji gaba ɗaya jikinka yana yi maka wani iri. Tunda za ka ɗan gani wasu ɗan kwaya kwayen ƴaƴan zufa ma in har wani rana da wani ɗan zafi ya taɓa ka cikin rana. Kaga sanyi kam gaskiya ba'ayi sanyin da mutum zai lulluba-- lullubi da bargo ba, amma ka ga kaman kana wajaje kaman yadda na faɗa, wajaje masu sanyi. Jihar Plateau, jihar Taraba, shi Gembu da kanta yauwa wajaje kamar haka wanda suna ɗau sanyi. Kaga ya ci ya kamata dai ka shiga bargo. In na bacci ne a samu ayi bacci a bargo wata rana ma sai ka ga, Ine wani in ma sai ka ga kana neman manyan tufafai masu karfi na su meye ake ce dashi ɗin nan yanzu. Kai dai tufafai masu karfi masu nauyin da za ka rufu a ciki zakaga wasu za'asa hadda safa da su hand glove duka dai don rufin jikinka daga sanyi. Yauwa da dare ka samo bargo.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, lokacin hamma ina rufe baki. In kana da hanki, ina da hanki a hannu zan sa a bakina in rufe. In kuma babu hanki a hannu, zan yi amfani da hannuna ko hannu biyu ma watarana na rufe baki da shi. Hamma ina gama da cire hannaye na. Hamma haka nan kawai ba rufe baki ha, ha, ha kananan kana buɗe ma mutane baki kai. Akwai shi wani iri. Kai kan kabma ya kamata dai in har ka yi girma ka kai wani lyanayi dai kaima za ka ji wani iri a jikinka in kana yi. Idan ka ga wani yana yi hakan, ya ne kai kake ji a jikinka. Kasan kana jin wani iri ka ga mutum da girma haka yana irin wannan abun sai ka ji wata rana wani sashin ma sai ka ji kai anya kama wani girman ma yana zube a idonka ko kuwa darajan mutumin ma yana zube a idonka. Don haka in har kai mai jin haka ne a jikinka, ba za ka so kaima ka yi abu kaman haka ba. Kada abin da kaima kake ji ma wasu, wasu ma su ji gare ka. Za ka yi hamma kai ba sai a tsakanin mutane ba ko kai iya a kai ka koya su suna cikin, eh, yaya za a ce da su yanzu, eh, abun da ya kamata ne ka yi ba wai sai an, ba wai sai kana waje ko kuwa ya zamanto a jiki ne, ya zamanto hali cewa ko kana tsakanin mutane ko kana nan da kaika abin da za ka yi ne, domin ya kamata. Ka rufe baki ba wai ka saya kana, eh, ba ma mutane duka cututtukan da ke bakinka ba. Ba sai hamma ba ma su tari wasu atishawa ka samu dai ko kuwa ka juya fuskanka daga gun mutane kai ka fuskance wani gefe ka yi, ka juya gun mutane ko kuwa dai ka samu ka rufe, eh, baki ko hanci da, da handkerchief yauwa. In ka gama ya zamanto cewa, "Hmm, yanzu kam zaka yi abun da ya kamata." amma kuma ka tashi in ka yi haka ma watarana ba za ka zanna ka yi tunani, "A'a, ya wayenan mutane suke yi mun gani in har na yi abu kamar haka?" kaga in har kai mai tunani ne kamar haka, kana nan kana zanna ka shawarci kanka, ka yi magana da kanka. Za ka san cewa a'a, wannan ba abin da ya kamata ina yi a waje bane ko kuwa tsakanin mutane ba. Haka za ka gyara da kanka. In ka ga wani yana yi ma in har ace ku sa oi ko kuwa dai, eh, wanda kaga za ka iya kai mai magana ne. Za ka ɗan ja shi gefe. Za ka ɗan ja shi gefe ka gaya mai, "A'a, abin da kake yi nan za ka, ai akwai yanda za ka iya ka yi shi da ba zai zama yadda kake yi hakan nan ba." In ka tashi dai zaka iya kaɗan rufe baki ko kuwa ka masa daga inda mutane suke. In ka samu ka yi haka, ka ga dai za a ɗan gan ka da daraja. Eh, za a daraje ka, za a gan ka kai wannan mutumin da ya san abin da yake yi ne. Kaga za ka, za ka samu, ah, meye a ke ce da shi. Za a resper ma inji, inji hausan 'yan gayu ko ba haka ba. Eh, za a ga, a, wannan fa mutumin da ya san abin da yake yi ne. Ya kyautata da yi haka tun da dai ya iya ya yi tunanin akwai mutane a inda yake. Bai, bai ya just nuna kan shi a balage haka kawai ba, ya zamanto kamar wani ɗan iska ko, ko wani marasa tarbiyya ba. Ba wai lalle hakan ya nuna baka da tarbiyya ba ne. Kawai dai yanayin zama da mutane, yanayin zaman lafiya, yanayin kuma yanayin yi da mutane. Tun da dai ka san cewa ka yi girma abu ne ka tashi kana gani kuma abu ne wanda in ka nuna kai kana da kamun kai a unguwa, a tsakanin mutane, kaima dai za ka samu naka girmamawa yauwa. Ka girmama kanka ne sai ya sa an girmama ka. Kaga wancan ba damuwa ba ne. Wancan dai abu ne da za ka ji daɗi ma. Ka gani dai, eh, ka yi wasu ma sun yi. Kaga kunyo koyi daga juna. Kowa yana nan, yana girmama junan shi.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban Nasararda muka samu a aiki wanda ya faru ɗan kwana biyu daya wucennan dai, shine zanyi magana a kai. Eh munada, akwai abinda muke hanga, munaso mu kaiga wannan, eh munaso dai akwai, su hakan saya da sayarwa to. Kuma akwai kuɗinda nakeso mukai, wato inada target, akwai burinda nakeso in cika. Kuma bayan haka inaso in ɗan samu canji a kai da za'a samu dai ayi wasu ɗaya biyu a ciki. Sai kuma da yardan Allah, kamar yadda dai na kuja zuciyana kuma nasa dukkan ƙarfina inga, da kuma da addu'a inga cewa mun kai har ga wancan burin danasa a gaba. Tunda dai nine dai nacede inyi adashe abunda nakeso in samu daga cikin wannan abunda zamuyi dinnan da godiya ga Allah dai, da ayyuka, danba ni kaɗaiba, dani da wayanda munanan tare dasu suna aiki a karkashina mun samu munkai ga wancan, eh target ɗinda nasa a zuciya. Mun isa, munkai kuɗin ɗin, kuma kamar yadda naso canji ya rage ko da ace canjin dai bai hau yadda na so a zuciya naba. Amadai gaskiya munyi kokari tunda har mun iya mun cika wancan burin har canjimma ya rage. Kuma canjin ɗin dai abunda dai daɗan nauyi ne. Kaga, naji daɗin hakan sosai gaskiya. Nasan dai aikinmu ba'a banza ba ne. Eh, da duk gajiyan dai, da duk hana kanmu bacci baizo a banza ba. Mun iya, mun kai ga inda muke so. Kuma gaskiya naji daɗi a raina, dukanmu dai munji daɗi a ranmu. Wayanda ya kamata a biyasu an biyasu mai kyau, kome dai ya tafi dede. Kaga ahh a abubuwa kamar haka zakaji farin ciki a ranka domin kasa zuciyanka kasa kanka gaba daya kwakwalwanka da abu daya kuma kana aduwa abunnan yai yazo yadda ka Qudura a zuciyanka. Sai kuma kaga kuma da gaske abun ɗin yazo, muradinka ya cika. Kagadai abun murnane abun farin cikine sosaima gaskiya sai kuma wanne ɗaya, eh yawanci dai hakanne. Dundai ni, in inada abu a gaba inason inga, na cikanta, nayi abuncan da zuciya na ɗaya yadda ya kamata kuma burina ya samu cika. Kaga haka yana faranta munrai, yana kwantar minda zuciya sai kaga eh gajiyanda kayi dai ba'a banza bane tunda dai anfita. Kasan a ɓangaren, eh kamarmu ƴan kasuwa masu saye saye da sayarwa, watarana akwai faɗiwa sosaima. Wanima abunma sai kaji ya dameka, in bakayi hankaliba sai kaga abin yana karyama zuciya, yana saka kaji wani iri. Sai kagama ba kada kuzarin yin aikinma. Amma kuma dai tunda kai ɗan kasuwa ne, abu haka dai kasan cewa akwai randa dai ba fita zakayiba. Akwai ran lda kuma Ubangiji inya horema sai kaga kayi fita fiye da yadda ka tsammani ma. So ranakunda naga ka faɗi dai ba abunda zai saka ka raunana bane, babu. Abunda dai zakayi, ka tashi, ka ɗaura damara, ka sake duban yanayi dai to inane muka faɗi, inane bamuyi dedeba. Saika duba to yanane zamuyi mu gyara abunnan. Ka ɗebi kuma duka ka samu shawara daga wurin wayanda kuna aiki dasu, kaga saikuyi wani sabon abu dai da zai kawo muku cin gaba ku samu.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a Bluetooth ba kullum nake kunna wa ba. Kuma Bluetooth ma zaka iya ka haɗa shi da speeker ne ko kuwa da earbud. Kagane ne wani abun da ake sa a kunne ayi kallo a ji wa ka ko kuwa dai baka iya yin meeting in dai baka so a dame ka dai zaka sa a kunne. In kuma kallon in ba kai kaɗai ba da kai da mutane sai ka nema wani speeker dinnan wanda dai shi na shi volume yana nan dai eh da, da ɗan yawa fiye da yadda na Bluetooth yake. Ko da ace Bluetooth ɗin ma akwai waƴanda suna da volume mai ƙarfi. Amma ni na ga gwamma dai wanda dai ba a kunnuwan ka cikin nan ba. Don ka ga kamar na kunnuwan nan yana sa illa, yana kawo ciwon kai ma. In ka sa ka yini da shi yayi yawa kamar ni dai ban san ko ma kowa yana haka ba. Amma ni kan in nayi ni da Bluetooth a kunne nayi yau nayi gobe nayi jibi kamar hankala. Ciwon kai ɗin ma kai daga ranar zaka fara ji amma kuma in na ɗan yi shi ma kwana biyu uku ba hudu sai ka ji kunnen ma ya fara wani iri. So sabili da haka bana son amfana da abun Bluetooth dinnan kullum. Bluetooth kuma dai zaka iya ka kunna na wayan ka ka yi connecting da wayan wani in har za a tura abu amma kuma wancan na zamanin da ne. Kuma shi ɗin Bluetooth zuwa Bluetooth ɗinnan yana ɗaukan lokaci kamin ya tura abu ɗaya ko min ka la'anci kai ko hoto ne ma za ka tura sai ka ga yana ɗan ɗaukan lokaci. Kuma shi ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya yake shiga. Amma ka ga kamar su Zenda ɗinnan su suna shiga da wuri. Su Zenda a menene ake ce da su su menene sharewaya ne dinnan su wayan da sabbin fitan da ya zo da manyan waya ne. Ko da shike Bluetooth ɗinma yana da manyan yana na a manyan waya. Amma su Zenda ɗinnan dai ba za ka same shi a ƙaramin waya ba. Eya shi ƙaramin waya shi dai har yau kam Bluetooth na shi ne yana nan guarantee mashi. Dan ka ga kamar me babban waya da yana nan yana da zen da kuma ya san yana yi yadda zai yi. Yayi amfani da shi ba zai saya yana ɓacen lokacin shi wai yana nema ya yi aiki da Bluetooth ba. Kamar yadda na ce in ba dai, za eh na, na'uran kallo wanda, hannace na'uran kallo kuma su speaker wanda dai kowa da kowa zai ji ko kuwa earbuds da kana so ko ka ɗanyi meeting ba ka so mutum ya dame ka ko kuwa kana so ka zaman to ra nan kai kawai daga kai sai kai. Ehe zaka iya kayi amfani da wancan. Amma a hakan ma ba wai abun kullum ba ne ba yayi. Ba kullum ne mutum yana kalluwa haka. Ko da shike akwai waƴanda fa kullum suna nan tare da shi. A kunnuwan su ban san ko, a ba baya damun su ba amma kuma kai. Ni kan ba zan iya kullum da Bluetooth, kullum da Bluetooth a kunne ba. Yana dame na gaskiya. To balle ma koma ba hakan ba. Ni sai ina ga kamar abun da kana yi kullum, kullum, kullum haka kullum da kai da ihu a kunne wani ma zai toshe kunnen shi gaba ɗaya zai sa volume har ƙarshe baya jin ko ma mene ake faɗa. Sai ka ga sai dole ya kawo illa ai. Wani ma sai ka ga har ya fita waje da shi haka baya jin maganan mutane. To ni kullum tunani na to Allah shi sauƙe amma kuma in mota yana nan yana ta yi maka eh, eh, eh hon a baya fa ko mashin. Wai abun ɗin wata rana ba za ka zo ka samu hatsari ba kenan dan ka sa abu ka toshe kunnen ka kai ba ka ji mutane sai kai kanka kawai. To Bluetooth dai in har a cikin gida to ko a cikin gidan ma wata rana yana da nashi sai ka ga a ana ihun saman ka kai ba za ka ji ba. Ko kana kusa da mutum fa in ba dai kana kallon mutum ba sai ka ga gaba ɗaya mutum hankalin shi yana kan wayan ɗin dai bai ya jin maganan ko mai. To Allah ya sauƙe in har ana kiran ka don a cece ka daga wani mugun abukan haka ke nan za ka tafi.

Yaya dangantakarku da makwabta take? Dangantakarmu da makwabta yana nan dai a cikin zumunci, lafiya. Muna nan dai muna shiri da juna. Makwabta su shiga gidan makwabta, a yi hira, yau su shiga namu, anjima mu shiga nasu, a yi hira, a yi wasa, a yi dariya, a yi cuɗanya da juna, a shawarci juna. In abun damuwa ne ma ko kuwa na murna ya taso, duka ana nan ana tare, ana taimakon juna kamar yadda ya kamata don haka ya kamata yauwa. To, dangantakarmu dai da makwabta babu laifi kam godiya ga Allah. Kuma dai ya kamata haka ne yake. Ba sai iya ma makwabtan gefen gidanka ba da mutane ya kamata. Ko da ace ba kowa ba ne za ka iya abokantaka da shi ba amma kuma na kusa da kai wa in da dai ya zamanto Ubangiji ya haɗa ku a unguwa ɗaya da su. Ka da ya zamanto kullum kuna saɓani da juna, babu ku zauna cikin shiri don ba ku san miye zai faru gobe ba waye ne zai nemi waye ne gobe ba. Abin cikin alheri sai ka je ka samu. To in har makwabtanka ne ya zamanto shi ne zai taimaka maka da abu. In ka duba yanayin zaman ku sai ka ga cewa ba ku zauna da kyau ba to ya ne kake ga taimakon ɗin zai shigo. To ko ba don haka ba ma ko don samun kai naka salama kwanciyar hankalinka ya zamanto ka daidaita rayuwan ka da Ubangijinka da kuma na kusan ta da kai. Haka dai in kana zaman mai kyau da, da, da ƴan unguwa, za ka samu, za ka samu akwai wani kalan salaman da za ka samu, wani jin daɗin da za ka samu. Za ka ga kanku a haɗe za ku yi abu kullum kuna yi a cikin, eh, da bakinku ɗaya. Eh, zamanto cewa koma biki ne ya tashi sai ka ga dai in har makwabta suna zaman alheri da junansu sai ka ga bikin mutum ɗaya ya zama bikin kowa a cikin anguwa. Za ka ga kowa zai fito yana nan yana taimako yadda ya kamata wasu su ba da gudummawarsu. Kai dai kowa dai yana iya ƙoƙarin shi ya ga cewa bikin nan an yi shi a cikin alheri an gama. In ma wata rana kuma tun da zaman rayuwa ya, ya danganci haka wata rana in har an yi rashi nema ko kuwa rashin lafiya ko wani abu dai da ba na alheri ba ma wata rana sai ka ga duk da haka dai makwabta ba za su barka ba. Tun da sun zama makwabtanka a kome ko a cikin jin daɗi ko babu daɗi ma za ka ga za su, za su tsaya maka a je a dube ka asibiti. Wasu ma za su kwana a kanka asibiti wasu za su yi abinci su kai ko ba haka ba in na rasuwa ne ah ah za a yi tattali ayi ƙoƙari masu mota a taimaka a kai wa 'yan da za a kai su gurin bizina. Duk haka dai yana fitowa daga miye ne daga cikin aji dangantaka mai kyau tsakanin ka da makwabtan ka. Kaga in har kana anguwa kowa yana ta kanshi kowa yana nashi in abubuwan da ya zo da yana kuna neman taimako a gurin juna, ya ne za ku yi ku zo gurin juna, ya ne za ku yi ku tashi ku nemi taimakon ɗin. Ka ga kowa yana nan yana kumsa fiska kowa yana nan yana aje nashi damuwa makanshi. Ai baya daɗi haka amma kuma miye ne amfanin zaman ɗin tun da dai Allah ya haɗa ku a guri ɗaya sai ku mori juna eh a cikin daɗi a cikin rashin daɗi duka ya zamanto dai ana tarayya a kulla yaumin. Ka ga Ubangiji ma sai ya sa muku albarka sai ya fifita ku. Sai ya zamanto cewa ka ga in an fifita ɗaya ma an fifita kowa. Sai ka ga in har wannan ya samu ya ɗan kamu bakinsa ne rayuwanshi in har akwai wani yadda zai iya cusa na wani na gefen shi sai ka ga an cusa haka. Sai ka ga wani ma sai ya zama maka kamar iyali daga makwabta in ka ga dangantaka yayi kyau yayi, yayi danƙo sai ka ga an zama kamar iyali ma wani sai ka kasa bambanta ko wannan ɗan'uwanka ne ko kuwa kun haɗu ne kawai a cikin zama a unguwa.

Wane irin ice cream kake fin so? Ice cream da nake fi so ba flavor ɗaya ba ce. Na fi so ice cream da za a haɗa wannan flavor, a haɗa shi da wancan, a haɗa shi da wancan, kaga shi yafi daɗi. Amma a haɗe haɗin ma, na fi so in za a haɗa mun in aka sa chocolate, sai a sa shi coconut flavor, sai a haɗa shi da ko vanilla ko kuwa milk. Kaga milk ɗin watattara ake cire shi cream ko? Creamy ne ko mene dai o. Amma kaga combination ce. Ko da guda huɗun ne ma, haɗa milk ɗin, haɗa vanilla ɗin, ko kuwa dai watarana in ba chocolate ɗin ba sai a haɗa min strawberry ɗin nan da cream ɗin kenan milk sai a haɗa da vanilla. Kaga ɗanɗanon shi ba a nan kusa yake ba. Sai kuma akwai mango kar na manta. Mango nan ba sai ka haɗa shi da komai ba ma. Tun ba ma in har Cold Stone ne ba. Mango ai sai ka shanye roba ya kai biyar ma kamin ka waiwaya. Kamin ka gane hankalinka kayi nesa malam. Amma kaga su cravings tun da su ne dai na fi sani da su. Amma craving ɗin dai ita ma bai daɗe da haka buɗe ta ba. Wanda dai take gefen nan da muka fi sani ice cream planet. Haka shi za ka samu mafi yawan flavors da kake nema. Eh akwai wani kuma take gefen jami'a ɗin mu a lokacin can da nake makaranta. Su ma dai suna kokari da samun flavor daban-daban da suke, da suke sayarwa mutane. Kuma banda flavor kawai ma suna kokari da yanayin ɗanɗanonsa. Sai ka ga kana sha kana samu, kana samun wani irin farin ciki ne. Kagane in kayan makwalashe ɗin nan ka samu ma ina ma ice cream ɗin kana rakata da wani meat pie ne da ya ji ɗanɗano. Meat pie fa ba potato pie ba. Ka san yanzu sai ka saya meat pie sai ka buɗe sai ka gama ci ba ka ci meat ko ɗaya a ciki ba. Yauwa! Meat pie mai lafiya wanda kana ci kowane ce kana jin nama a ciki. Yauwa! Kaga ka yi samu ka ci za ɗaya, ka danyi scoop ɗin ice cream naka haka ya kamata sai ka ji duniya yana tafiya lam lam lam lam lam kawai. Kana jin lafiya ta yi sheka. Yauwa! Shi ice cream da na fi so kenan. Sai kuma a lokuta kamar haka za ka je shan ice cream ɗin kai iya zuwa da en uwani ko kuwa abokai ko kuwa ma dai watanna in har ba a gun aka sha ba sai za ka dawo gida. Amma kuma dai in kana dawo gidan nan kasancewa ba za ka je wani yawo ba babu. Za ka ɗauko shi straight za ka isa gida da shi. Saboda ice cream shi abu ne wanda in ba wai yana cikin firiji ba ne ko, ko guri mai yake sanyi ba zaizo ya fara narkewa kuma in ya narke nan ba za ka ji daɗin shan shi ba. Meye ice cream in ya narke? Ai to an cire ice dake kan cream ɗin. Ko ba haka ba? Amma son samu dai da kai da en uwaninka in har ba kai kaɗai za ku fita ba. Ku isa guri ku sha ko kuwa ka samu ka kai musu da wuri tun yana ice cream na shi kamun ya zama melted cream. Ka sha ku ji daɗin rayuwan ku yadda ya kamata. Yauwa! In ga in har ku ne, tsakanin ku ku ka samu zama a gurin in ga in har a gurin in nema ko wa zai nema wanda ya fi so flavor sa. Me son coconut, me son chocolate, me son. Ko ma mene dai sai ka ga wani flavor man da ba ka taɓa gani ba ko kuwa wani suna flavor da ba ka taɓa ji ba. Ko wanne dai za ku haɗa daga gurin in haka dai samu ku sha wasu ne sabon flavor da ba wai kun taɓa sha ba ma. Kaga daga gurin ka samu kare wanda ka fi so. Sai ya zaman to za ka sha wani wanda ba ka taɓa sha irin shi ba ya kwanta ma a rai. A sha, a ji daɗin duniya, a yi hoto, a yi, a yi chudan ya da juna.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? To, wajajen zuwan ɗin dai akwai wanda ba, bai kamata ka je da wuri ba. In har akwai abu kamar haka, in har wani guri mai mahimmanci ne dai, hmm, asan, zani da wuri. Amma abu kamar biki, in ya zamanto ma bikin ɗin mutane za su yi yawa, gaskiya ban cika san zuwa da wuri ba. Ina bari dai, in ɗan ja lokaci, yadda ba zan je ingaji da bikin ba. Amma ka ga kamar masujada ko kuwa aji ko ko gun aiki, ya kamata dai wajajen nan ka je da wuri, ka samu a fara kome da kai, a kuma gama kome da kai. Shi ma da mahimmanci. Ka ga wajen aiki, in kana zuwa latti dai gaskiya ba abu mai daɗi bane. Don kamun ka ankara ma za ka samu horo. Kuma in ba ka hankali ba ma, a wasu wajajen da suna ɗaukan abun dai da zafi, haka ba ka horo na ɗaya, na biyu, na uku dai, a iya taimaka toh ka ja ga ba kawai mun gode. Kuma haka na ɗaya babu mai daɗi bane. Masujada kuma bai kamata ka je da latti ba. Saboda duk albarkar da za ka raba ya zamanto da kai a ciki. Ba wancan ba ma, koyin da za a yi, su sashen waƙoƙi da addu'o'i, ya zamanto kai ma kana ciki, eh kar a yi ban da kai ko kuwa kada albarkun da ke zuwa da su ya wuce ka. Kar ya zamanto ka zo masujada ka koma hakan nan, aka kome ba kome. Ka ga haka bai yi daidai ba. Amma wajaje kamar wurin aure in ba dai, kana da wani abun da ya kamata ka taimaka da shi a gurin aure ba ko kuwa ka riƙe wani matsayin da ya cancanta ko kuwa ya zama dole kana gun da wuri ba, hmm, ba wani abun da ya kamata ka wani dami kanka ba ne. Kuma in ba dai kai ne dai za ka ɗaura bikin ba, ba wai wani abun da za ka tashi kana damun kanka da yawa ba ne. Haka ya ka ɗan ja lokacin ka, ka yi ƙulliyan ka yadda ya kamata, babu fitan garaje babu. Kai duk abun da za ka yi kamar yadda ka ga dama. Amma ba wai ka ja lokaci sosai hakan nan baya zamanto sai an gama kome da kome kamin ka yi saɓa babu. Haka ja lokaci dai a yadda ba za ka tsaya kana yin abu a cikin hanzari a cikin hanzari ka zo ka manta da abun da ya kamata ka ɗauka ba ma in har akwai abin ɗaukawa ba. Tabb. Ka ga dai? Shi. Sai kuma wajen taro. Wajen taro dai ya kamata ka zo da wuri, musamman ma in har waje ne wanda in ba ka zo da wuri ba, ba za ka samu gurin zama ba ko kuwa ba za ka samu wurin zaman da kake so ba. Ya zamanto kana gaba duk abun da za a yi, a yi da kai a ciki kar a baka labari. Kai ma ya zamanto idon ka ya gani, kana gun kashe da faruwan abubuwa yauwa. To. Sai kuma mene ne wajen wurin zuwa dinnan. Oke in za ka fita, ace aka fita da abokai. Eh to ba wai wani abun da za a yi, wani hanzari a fita in ba dai, hmm abokai ne. To dai ba wai za ka je latti bayan an gama hira, an gama komai, an gama cin abinci ban da kai ba. Haka dan je da wuri ka samu, a yi hira, a yi dariya, a yi duk abun da ya kamata dai kamar yadda ya kamata. Eh, shi ma dai ba wai sai ka wani saƙan ka ka zo da wuri kamar kai ne za ka share kujerun da za ku zauna a kai ba. Amma dai in har kai ne za ka share kujerun dai ya kamata ka zo da wuri. Ko kuwa har kai ne mai, mai ɗaukar ɗawainiyar abinci. Abinci yana da muhimmanci ya kamata ka zo da wuri.